Eh, ina yin waƙa a cikin zuciya musamman a lokacin da na tsince kaina a cikin ɓacin rai. Nakan so in manta da duk wani ɓacin rai, sai in fara waƙa a cikin zuciya saboda wannan waƙa takan sanyaya mini rai.

Mun samu babban nasara a shekara ta 2014 zuwa 2015 a yakin da muka yi da ƴan ta'addan Boko Haram a, a gabashin Nijeriya, a arewa maso gabashin Nijeriya. Mun yaƙe su, mun fatattake su a garuruwan da suka kakka ma, wato mun, mun fatattake su, mun karkashe su.

A irin al'adun mu na Hausawa, muna gaida, muna gaisuwa ne. Ina gaida mutane musamman wa'inda suka girme ni duk lokacin da gari ya waye da safe. In manya ne wato tsofaffi kamar iyaye wa'inda suka haife mu, mukan tsugunna ne mu gaishe su. Idan kuma wa'inda basu girme mu ba ne, sa'annin mu ne mukan masu sallama ne sannan mu gaisa. Ina kwana, ina gajiya? An tashi lafiya. Idan da yamma ne, ina wuni? In kuma da daddare ne ne shima ina wuni? An tashi lafiya.

A matsayina na jami'in tsaro, na fi son in zauna akan kujera ko kuma wani abun da yake bisa. Musamman a lokacin da nike cikin ɗammara, bana son yawan zama a ƙasa ko akan tabarma. Na fi son zama a wani abun da yake da bisa, wato kamar kujera kenan.

Tufafin da na fi so irin kaya namu na Hausawa musamman na al'adu, na fi son kalan kaya wato fari ko kuma, ko kuma blue wato mai ruwan shuɗi kenan. Sannan ina son riga ƴar malafa ko kuma rigar da ta kawo gwiwa. Bana son kaya mai nauyi. Sannan in kaya ba namu ba ne irin na al'adu kaman na Turawa, ina son ƙananan kaya wato T-shirt da jeans.

Ina siyan kayayyaki iri-iri ya danganta da irin buƙatun abin da nake so ko kuma buƙatuwar me na je nema. Amma duk ƙarshen wata nakan je in siya ma iyalina kayan abinci da wasu abubuwa, wato na larura a rayuwa.

Kwarai ma kuwa ina son buɗe taga a ɗaki saboda shi taga wani wuri ne wanda aka yi shi a cikin ɗaki don shigowar iska. Sannan idan lokacin zafi babu wuta, na kan buɗe taga saboda iska ta shigo. Saboda idan kuma iska ta shigo za a samu canjin dumamar yanayi a ɗakin.

Na fi amfani da application ɗin WhatsApp sannan da Facebook Messenger. Sannan wani zubin na kan yi amfani da Twitter. Na kan yi amfani da sauran application wanda ake amfani da su a wurin tura saƙo. Amma na fi amfani da waɗannan da na ambato a baya. Sannan na kan yi amfani da asalin application wanda ake tura message na kan waya.

Idan na fahimci wannan tambayar a Hausance ana nufin wato yaushe nake kwanciya a kullum. Wannan ita ce Hausa mafi inganci in za a faɗe ta. Wato yaushe kake kwanciya ba kwana ba. Saidai akan kwatanta kwanan ne da kwanciya amma mafi, amma mafi kyakkyawar jimla da za a faɗe ta, yaushe ne kake kwanciya a kullum. A Hausa irin tamu ta Kano, Jigawa, Katsina, duka wa'innan, duka wa'innan garuruwa suna amfani da wannan jimla ce a lokacin da ake buƙatar faɗan wannan. Ina kwanciya a kullum ƙarfe goma na dare zuwa ƙarfe sha ɗaya na dare.

A al'adarmu na Hausa wato mafi akasari matanmu su ne suke aikace-aikacen gida a kullum saboda mu mazaje wato mazajen su wannan ba ma yi. Amma kyautatawa ne a dukkan lokacin da mutum ya taimaki matanshi ya yi wani aiki. Mafi akasari amma mu mazan ba ma yi gaskiya. Sai dai in muka ga dama ko kuma don mu kyautata musu ko kuma don tausaya ma matanmu, mu kan taya su da kamar wanke bayi, share ɗakuna, sannan da share tsakar gida sai kuma ibo ruwa. Ibu ruwa in ya kasance wato cikin ɗaki ko kuma cikin bayi babu ruwa ko kuma cikin gida babu ruwa waje ake zuwa a ibo. Wannan mazan Hausawa su kan je su ibo ruwa ma matansu su kawo gida. Sannan kuma ni ma na kan yi hakan.

Ina siyan kaya a yanar gizo a duk lokacin da buƙatan hakan ta zo mun, amma na fi, na fi siyayya a kasuwa. Amma a yanar gizo na kan siya data ko kuma kati, katin waya wato airtime ko, ko data. Wa'annan abubuwa su ne na fi siya. Wa'annan abubuwa su ne na fi cinikinsu a yanar gizo. Sannan akwai wasu manhajoji daga wasu kamfani kamar irin su Temu. Su ma na kan kwatanta siyayya a wurinsu.

In na fahimci wannan tambayar, wato ko ana tambaya na ne wane irin abinci na fi so. Gaskiya ni, a abincin da na fi so musamman mai nauyi, na fi son sakwara da miyar alayyaho da kifi. Ina son wannan abincin sosai da sosai. Sannan a abinci marasa nauyi ina son in sha shayi da biredi da ƙwai.

Ni dai a halin yanzu ba ni da wata dangantaka da kasuwanci saboda ni ma'aikacin gwamnati ne wanda yake ɗaukan albashi duk ƙarshen wata. Amma ina da sha'awar wato fara gina dangantakar kasuwanci saboda ko da na yi ritaya zan samu wani abin da zan iya yi. Amma a yanzu, a halin yanzu bana yin kasuwanci sai dai ina ma gwamnati aiki da al'umma.

Ina shan madara sosai kuma ina son madara musamman a shayi. Nakan sa madara kamar guda biyu sannan kuma wato madaran shanu ma ina son madarar shanu saboda madara ita tana wato wani irin abinci ne wanda in mutum ya same shi ya sha wato takan ƙara mai nishaɗi. Sannan madara tana gina jiki musamman ma a ƙananan yara madara tana, tana gina jiki musamman in aka ce madarar shanu wacce ita natural ce wato tana sa yara kaifin ƙwaƙwalwa sannan tana gina masu jiki. Haka zalika ma manya tana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa ga manya sannan tana sa fatar mutum tayi fresh, tayi haske sannan kuma wato madara tana ƙara yawan sperm wato maniyi.

Ni dai na fi son zama a birni saboda birni wani wuri ne wanda za ka samu dukkan abin da kake so na rayuwa. Sannan birni yana yafi, yafi ƙauye daɗin zama saboda shi a birni akwai makarantu wanda wato yara za su je makarantu na zamani kuma akwai ƙwarewa a irin wa'innan makarantu na birane. Su kuma ƙauye ba su da wa'innan cigaban da ake samu a birni.

Idan na fahimci wannan tambayar a Hausance, wato ana nufin wace irin launi ce nake riƙe jaka ta kuɗi. Ni dai a takaice bana riƙe wata jaka ta sa kuɗi. Dukkannin wasu kuɗaɗe na manya-manya nakan ajiye su a banki ne ko kuma idan na ciro su zan yi amfani da su in je kasuwa wato 'yan canji nakan zuba su a aljihuna ne tare. Ba ni da wata jaka ta riƙe kuɗi balle har in samu wata jaka mai launi.

Ina zubar da shara ne a dukkan lokacin da na sharo datti, wato kamar a ɗaki ko a gida. Nakan zuba wato a wurin a kwandon zuba shara wato waste bin. Sannan kuma in ta taru a wannan waste bin sai a je a zuba ta a wanne ramin da aka haƙa don zuba datti. Sannan shi wannan datti in ya taru a wannan rami, akan ƙona sannan a rufe ramin.

Bana son zuwa wurare inda akwai hayaniya saboda ni yanda Allah ya halicce ni bana son hayaniya sosai ko wani ƙaran wani abu. Saboda a duk lokacin da nake jin hayaniya, wannan hayaniya tana sa ni rashin natsuwa. Duk sai in ji wato ƙwaƙwalwata, duk na rasa sukuni, duk sai in ji wannan hayaniya, duk sun dame ni.

Ni a matsayina na karamin ma'aikaci ba ni da wani ƙarfi ko wato power da zan yanke wata shawara na, wato wata shawara musamman wanda ya danganci aiki kai tsaye, sai dai nakan shawarci masu gidana wato, wato shugabannina a kan shawarar da nake so na yanke. Idan suka ce eh shawarata ta yi daidai in yi wannan abun sannan sai in aiwatar da wannan shawaran. Amma haka nan gaba gaɗi na bana yi gaskiya saboda ni mutum ne mai biyayya, mai ladabi, mai son bin dokokin aiki.

Bana amfani da wata mataimakiya ko kuma mataimakin murya. Wannan murya ta ce wacce Allah ya ba ni, wato ta halitta. Wannan da muryata nake amfani wacce Allah ya halicce ni da ita. Wannan ita ce asalin muryata. Bana amfani da wani abun da yake taimaka mini wurin magana.

Ƙwarai kuwa, gaskiya ni mutum ne wanda nake son koyon yaruka na duk duniya. In san samu na ne, ina so in ga na iya yaruka da yawa. In san samu ne, inga ma na iya yaruka fiye da ɗari, kokuma ma in zan iya dukkanin yarukan duniyar nan ina so in iya. Ina koyan wai wasu yaruka a yanzu hakan nan, wato ina diddadai na ɗan iya Larabci kaɗan, sannan na iya, ah, Fulfulde wato yaren Fulani daban. Ina ƙoƙarin ya koyan yaren Tibi da ldoma. Wa'innan yaruka su ne a gabana wa'inda nake son na koye su, amma ni asalin yarena ni Malam Bahaushe ne, mutumin Kano ne ni, amma sai dai yanzu mazaunin Kaduna ne.

Babban abun da ya fi mahimmanci a cikin kowace abokantaka shine wato ya kasance abokantakan nan akwai amana da gaskiya. Sannan akwai dukkan, dukkanin wato in aka samu abokanai guda biyu, akwai wani abun da yake da mahimmanci dukkan lokacin da ɗayan su ya kuskure to ɗayan ya kasance ya gaya mai gaskiya. Wato dai gaskiya da rikon amana a ko da yaushe wannan abu, wannan shi ya fi, wannan shi ne mafi girman abu mai mahimmanci a cikin abokantaka ta mutane.

Ba na tafiya kasuwanci saboda ni ma'aikacin gwamnati ne kuma ba ni da wata alaƙa da kasuwanci sai dai ina so in ga na fara iya kasuwanci yanzu saboda wata ran na san, zan yi ritaya daga wannan aiki. A lokacin da na yi ritaya a lokacin na riga na iya kasuwanci amma a halin yanzu ba na tafiya kasuwanci.

Ina riƙe da Android phone ne wacce ake ce mata Smart 9. Wato wannan Android phone dai na siyata ne tun shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu ga watan Nuwamba zuwa Disamba. A lokacin ne na siya wannan waya tawa ta Android phone Smart 9.

Wurin aikinmu wato wuri ne wanda yake tattare da wato tsaro mai tsanani, saboda dukkan wanda zai shiga akan duba shi. Ba a bari kowa da kowa ya shiga sannan ko da motoci ne ma suka zo sai dai su yi parking a wajen gate. Sannan duk wanda zai shigo sai, sai, sai ma'aikacin da yake aiki a bakin gate wato mai kula da tsaron gate ɗin ya duba duk wanda zai shigo sannan kafin a bar shi ya shigo. Sannan wurin aikinmu wurin aiki ne wanda ake aiki tukuru babu ƙaƙƙautawa saboda cigaban al'umma da cigaban ƙasanmu ta Najeriya.

Wannan jumla da aka gina ta da wannan kalma cinyawa, wato ba ta ba da ma'ana ba. Wannan kalma ta cinyawa yasa wato jymlar kwata-kwata ma ba ta da ma'ana, ba ta ba da ma'ana ba. Sai dai in zan iya ƙoƙarin ganewa, wato ana so a faɗa mun cewa ko ina samun wani abu ne, amma wannan cinyawa ita ta lalata wannan jimla da ba za a fahimci me ake nufi ba. Saboda wannan jumlar ta cinyawa babu ita a Hausar ku ta Kano, Kaduna, Zaria, wato da Katsina.

A magana ta gaskiya, ni ban iya ruwa ba don haka bana iya yin iyo. Nakan ji tsoron ruwa saboda ko a lokacin a wurin training dinmu babu inda na sha wahala na ga mutuwa mararatan. Sai a lokacin da aka ɗauke mu muka tafi wato swimming competition wato gasar iya ruwa. A lokacin ne na ga mutuwa mararatan han har sai da aka jefa mun sanda aka tsamo ni. Don haka gaskiya har yanzu ban iya iyo ba amma ina sa ran in Allah ya yadda nan gaba zan iya iyo saboda wato amfanin wata rana.

Ƙwarai ma kuwa muna yin wuta da itace ko kuma, ko kuma girki da wuta da itace. Musamman idan babu gas, gas ɗinmu wato gas cocker mu ya ƙare ko kuma idan babu wutar lantarki da ake amfani da ita a electric cocker ana amfa-- ana, ana yin girki da shi, mu kan yi amfani da, da wuta da itace. Sannan a al'adarmu ta Hausa a lokacin da mace ta haihu, akwai abun da ake ce ma wankan jego. Wannan wankan jego ba a iya girka wannan gas wato ba a iya girka wannan ruwa na wankan jego da gas. Sai dai akan girka ne da itace. Shi ya sa idan lokacin da duk mace ta haihu a ƙasarmu ta Hausa, akan maigidan ko kuma ak-- maigidan yakan sa a sauke mai wato motar ice saboda wankan jego. Sannan idan za a yi wani sha'ani wanda za a tara mutane, ana ɗaura manya manyan tukwane wanda ba za a iya amfani da gas cocker ba musamman masu ƙaramin ƙarfi ko kuma electric kuka ba a amfani da su amma ana yin amfani ne da itace wato wutar itace a dafa wannan abincin sha'ani.

Ina sanya agogo a hannu amma ba kasafai na cika yin amfani da agogo ba wurin kallon lokaci. Sai dai shi agogo na kan sa shine saboda gayu a dukkan lokacin da zan je wani wuri ko kuma zan je wani biki. Saboda kasancewar lokacin da wayar hannu ta yi waya ta yi yawa a hannun jama'a, a lokacin ne mutane suka rage yin amfani da agogon hannu. In zan duba lokaci, na kan duba wayar hannuna ne.

Man da nake yin amfani da shi in na yi wanka wurin shafawa nakan yi amfani da, nakan yi amfani da Vaseline ne, bana amfani da cream saboda yanayin zafin da ake ciki.

Ina iya rera waƙa amma waƙar da nake iya rerawa mata ta kawai nake rerama wannan waƙar. Lokacin da ta faran ta man rai ta mun abun da nake so.

Ina yin wanka da safe da rana da yamma. A ko da yaushe in na tashi zan fita aiki nakan yi wanka sannan in na dawo musamman in akwai zafi sosai nakan watsa ruwa sannan in zan kwanta shima nakan watsa ruwa.

Ƙwarima sosai kuwa ina kare waya ta daga ƙwayar cuta ta virus. Wato nakan shiga Play Store in samo antivirus saboda kula da tsaron cikin waya saboda, saboda antivirus ɗin ya ringa kare dukkan wani virus da zai shiga cikin waya na.

Babban abun da ya fi mahimmanci a kasuwanci shine riƙe gaskiya da riƙon amana sannan kuma da riƙe kwastomomi masu siyan kaya da wato da gaskiya.

Eh, nakan sanya tabarau musamman a lokacin da zan fita wani wuri mai ɗan nisa. Saboda musamman yanzu lokacin da ake yin wato ƙura, sannan a lokacin da nake so na yi karatu, nakan sa tabarau wanda zai ƙara mun wato kiliya a wurin karatu.

Na fi son tufafin auduga, saboda shi tufafin auduga in ka sa shi lokacin zafi ba shi da damuwa, wato ba ka jin zafi sosai. Sannan kuma dukkanin zufa a lokacin da ta keto maka a jiki, wannan tufafi zai ringa tsotse wannan zufa saboda ba zai ringa nunawa ba. Saɓanin tufafin siliki shi wanda yana nuna zafi kuma in ka sa shi lokacin zafi za ka ji zafi sosai da sosai.

Nakan huta ne a wurin aiki a dukkan lokacin da na kammala wasu ayyuka. Nakan ɗauka misalin kamar minti talatin zuwa awa ɗaya, wato na tafi hutun rabin sa'a wato break kenan a kowace rana in ina wurin aiki.

Ba na yin aiki bayan lokaci, musamman lokacin aiki. Ina riga na tashi, sai dai idan wanda ya zamana dole ne wanda dole ne sai an yi shi wato na emergency ne. Akan kira ni nazo na yi shi amma ba kullun da kullun ba.

Ina amfani da Sauro Net wato gidan sauro kenan in na fahimci wannan tambayar a takaice. Ina amfani da gidan sauro sosai saboda musamman a lokacin da na je kwanciya ina kwana a cikin gidan sauro kullun da kullun.

Ina son ɗaukan hotuna musamman a lokacin da ake wani taro na bukukuwa ko kuma wani sha'ani ko kuma a lokacin da na sa wasu sababbin kaya nakan so a ɗauke ni hoto amma dukkanin hotunan da nake ɗauka a ko da yaushe nakan ɗauke su ne da wayata saboda tarihin gaba.

Ina taimakawa mutane iya ka bakin daidai gwargwadon yanda zan iya musamman a lokacin da na ga mutanen suna buƙatan taimako na, na kan taimaka musu a dukkanin halin da na tsince, suka tsince kansu a ciki musamman in sun zo sun same ni akan taimakon.

Idan na fahimci wannan kalma da ake tambaya, wato ana nufin musabaha ne ba musafaha ba. A hausance kalmar tana nufin musabaha ake cewa a hausar mu ta Kano, Jigawa da Katsina, Arewacin Najeriya akan ce musabaha ne amma ba musafaha ba. Wannan ba hausa Arewacin Najeriya ba ce. Ina musabaha da mutane a dukkan lokacin da na haɗu da su wato wani, wato wata hanya ce ta girmama ɗan adam.

Ina shan ruwan itatuwa wato ruwan itace, ruwan 'ya'yan itace musamman ruwan da ya halatta saboda akwai ruwan, ruwan 'ya'yan icen da bai halitta ba a Musulunci kamar ruwan kwakwan da aka bashi ya kwana biyu yana fermenting ya zama palm wine ko kuma ya zama bommi, ya zama giya. Irin waɗannan 'ya'yan itace bana shan su.

Ina jin hayaniya a duk lokacin da nake jin, a duk lokacin da ake yin ta, na kan ji ta ne tana damuna. Wato jin hayaniya bana jin daɗin al'amarin lokacin da ake dukkan wani hayaniya baya mun daɗi, sai in rasa me yake mun suku ne.

Ina goge haƙora na sau biyu a rana. In na tashi da safe, a yanda likitoci suka koya mana, nakan kuskura baki na yi asuwaki tukuna. Idan na yi asuwaki sai na ci abinci. In na ci abinci, bayan na ci abinci na ɗauka wasu emmintina ko kaman awa sai na yi brush. Bayan na yi brush sai in kuskure. In na kuskura baki sai in tafi harkokina. Ba ni zan ƙara yin wani brush ba sai daidai lokacin da zan kwanta bayan na gama cin komai da komai a wannan rana.

Kwarai ma kuwa muna sa yunifom din ɗamara a wurin aiki saboda mu ma'aikatan ɗamara ne, wato jami'an tsaro kuma duk jami'an tsaro an san cewa suna sa yunifom na ɗamara.

Teburinmu a wurin aiki wato teburi ne wanda muke ajiye wasu takardu masu mahimmanci. Yana da lokas, wannan loka mukan ajiye wasu abubuwa masu mahimmanci, sannan mukan ajiye laptop wato, wato kamfutad da muke aiki da ita a kai.

Mukan rubuta, nakan rubuta rahoto ne sau ɗaya a rana. A dukkan lokacin da na kammala dukkanin ayyukana, nakan rubuta sai in tura ofishin da ya kamata in tura shi.

Nakan raba ayyuka ga wasu musamman in ayyukan na san cewa sun mun yawa ba na iya kammala su. A kan kari nakan samu wasu ƙwararru iri na waɗanda suka iya irin wannan aikin da nake yi, in raba musu don a samu saurin yin nasarar yin aikin.

Ƙwarai ma sosai kuwa ina amfani da yanar gizo a wurin ajiye wasu abubuwa masu muhimmanci kamar takaddun aiki wato document kenan ko kuma wasu hotuna da na san zan iya neman su don amfanin gaba.

Mu a matsayin ma'aikata wato ma'aikatan tsaro masu ɗamara ba ma ajiye gashi ballantana mu kula da gashi. Mukan yi ƙwalƙwal ne wani zubin a wani zubin kuma mu kan yi saisaye. Ba ma ajiye gashi ballantana har mu kula da shi. Mu kan yi laifi ne ma in ya kasance ka ajiye gashi sai dai ka yi ƙwalƙwal wato ƙwaryan molo ko kuma kayi saisaye sannan ana aske gemu da gashin baki.

Idan na fahimci wannan tambaya, yanda aka gina wannan jimla, wato wani irin abincin gargajiya na fi so. Ai kuwa ni ma'abocin san abincin gargajiya ne irin su zogale, da rama, da ramace, da yaɗiya. Ina son waɗannan abincin gargajiya saboda suna kula da lafiyar jiki, suna ƙara inganta lafiyar jiki.

Ya kasance idan tafiya ce, wacce zan je in shiga motar haya, na fi son tasi fiye da bas. Saboda ita tasi mutum uku ne a baya, mutum ɗaya a gaba. Ita ko bas, ana sa mutane hurhuɗu ne ana ciccinkusa su. A nan arewacin Nanjeriya, wato a Kano da Kaduna da Jigawa, haka suke yin amfani da bas. Amma ita taksi ma, za ka iya ɗaukan hayar ta kai kaɗai direba ya kai ka dukkan inda zai kai ka, sannan ka biya shi.

Wannan tambaya wato tambaya ce a Hausance za a iya fahimtarta wato da fuska kala kala. Saboda jimlar ba ta tambaya ba wato ba ta tambaya ga wato ba ta tambaya ba yadda za a gane saboda shi ruwa kala kala ne. Muna da ruwan sama sannan muna da ruwan kogi ko rafi ko dam wanda yakeɓallewa yake shigowa cikin jama'a. Idan ana nufin ruwan sama ne wato a lokacin da ruwa yake zuwa, sannan shi kanshi za a iya fahimta wato lokacin alamun damuna ke nan ko kuma a lokacin da hadari ya haɗu ne ganga ganga ana tsammanin ruwa zai sauka. Idan lokacin da ake tsammanin damuna ne wato gab da damuna wato an fara ruwa ke nan, nakan je na yi sharar gona. Idan kuma ana nufin lokacin da hadari ya haɗu ganga ganga ana tsammanin zuwan ruwan wato nakan yi gudu ne in je in samu malafa in tsaya musamman idan da iska. Wani zubin kuma in ina tafe da wato lema, umbrella na kan bude ta wannan shine takaicen takaitawa akan wannan jimla.

Ina sasanta dukkanin inda naga ana rikici a aiki, musamman idan rikicin ya shafe wato zai iya shafan wasu ayyukanmu. Nakan sasanta su saboda, saboda samun maslaha musamman muta- musamman waɗanda suke rikicin ya kasance suna kasa da ni. Nakan sasanta su ne ta hanyar kiransu, na ji ƙorafe ƙorafen, na ji ƙorafe ƙorafe daga gare su sannan in ɗauka gaskiya in ba ma mai gaskiya, wanda bai da gaskiya shi ma in ba shi rashin gaskiyar shi sannan dukkan su daga baya in zo in ba su haƙuri sannan sai su haƙura.

A wannan jimla, wato in na fahimce ta, ana nufin cewa ko ina cin salad? Saboda shi salati wani abu ne wanda ake danganta shi da wato, wato da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Amma na fahimci wannan jimla ana wato, maganar wato salad ne wato ganye kamar na latas ko lansir. Ina cin salad sosai musamman a gargajiyance in aka samu salad wato lettuce ko lansir ko kuma rama akan yi ta ma salad dinta, akan daka ƙuli ƙuli a dafa kamar rama ko kuma a yanyanka wato latas ɗanye da lansir don cin su kuma wato wannan salad yana da daɗi sosai. Sannan salad kamar irin na latas akan yanyanka shi a ɗaura shi a kan shinkafa a ci. Sai na kabeji, shi ma kabeji akan yanyanka shi, shi ma a kwaɗa shi da ƙuli ƙuli kuma akan yanyanka shi don a ci shi da shinkafa.

Muna da lambobi a matsayin mu na ma'aikata daban-daban wanda kowa yana da irin tashi. Wa'innan lambobi tamu su ne ake amfani a lokacin biyan mu albashi. Sannan wa'innan lambobi su ne ake gane, ake gane kowa da kowa. Sannan akwai lambobi kuma tamu ta wayar salula wacce muke amfani da ita ta hanyar sadarwa a dukkan lokacin da za mu tura saƙo ko za, ko kuma za a turo mana saƙo. Wa'innan lambobi na waya, na wayar salula ake amfani da shi.

Ina sauraron rediyo amma ba kamar yadda nake sauraron ta da ba. Saboda yanzu duk abin da nake bukata a rediyo nakan same shi a wayar hannu ta sailula. Akwai gidajen rediyon da idan na shiga yanar gizo zan iya kamo dukkannin wasu labarai. Labaran da nake nema na kowane gidan rediyo sannan inji dukkannin wasu kanun labaran da nake so inji. Don haka na fi amfani da wayar sailula ta don jin wasu labarai musamman wato a manhaja ta YouTube a ta yanar gizo.

Muna da dangantaka, ina da dangantaka tare da abokan aikina a wurin aiki. Muna da fahimtar juna sosai da sosai sannan muna taimakon juna sosai a dukkan lokacin da ɗayanmu ya shiga matsala. Tamkar kowa zai ji kaman shi ya shiga wannan matsala. Sannan a dukkan lokacin da wani ya shiga wani yanayi na murna ko amma haihuwa ko aure ko kuma ya samu ƙarin girma, kowa yakan ji daɗi yayi farin ciki a wannan lokaci. Muna da dangantaka mai ƙarfi kuma akwai fahimtar juna a tsakaninmu ma'aikata.

A yanda nake ajiye kuɗi, na fi ajiye kuɗi a banki wato gidan ajiye kuɗi. Saboda shi a can idan kuɗinka, in kuɗaɗenka suna banki, duk yawansu baka da wata fargaba ko tsoro don a zo a sace maka. Sai dai ya kasance idan zanyi amfani da kuɗin nakan je in ɗan tsakoro su wato in ciro su a banki don amfanin kaina sannan in ɗan rage don canji a aljihu. Amma banda banki ko kuma wayan nan da nake dan ajiye wa a aljuhu yan canji don amfanin yau da gobe bana ajiye wasu kudi a ko'ina daga banki sai aljuhu.

Idan na fahinci wannan jimla, wato ana nufin ko ina kunna sanarwar apps, wato notification ke nan na apps. Eh ƙwarai amma ba dukkannin application nake kunna sanarwarsu ba, wato application notification ke nan a turance. Saboda akwai wasu application wa'inda bana amfani da su sosai a wayata. Don haka na ga cewa bana buƙatar yin amfani, don haka na ga cewa bana, ba ni da amfanin wato samun wato sanarwarsu, sai dai wasu application, da nake amfani da su, kamar irin wannan salanshiyo, sannan nakan yi amfani, da application na alarm wanda yake tayar da ni daga bacci a dukkan lokacin da nake so in tashi.

Aiskirim gaskiya ne bana shan aiskirim, saboda aiskirim ina ɗaukan shi wani irin sweetie ne ko kuma wani irin abinci ne wanda na ƴan gayu ne ko kuma na yara ƙanana. Saidai nakan siyan ma 'ya'ya na sannan matata ma tana son aiskirim. Ni kaina a da ina shan aiskirim amma yanzu bana shan aiskirim.

Nakan yanka farce na duk ƙarshen kwana na, dukkanin mako, wato Asabar ko Lahadi ko kuma ranar Juma'a kamar yadda sunna ta sunnanta a musulunci. Nakan yanke farce ranar Juma'a, amma in na manta ban yanke ba, nakan yanke duk ƙarshen mako na sati kamar Asabar ko Lahadi.

Eh, ina yin addu'a kullum. Addu'a tana ɗaya daga cikin ɗabi'una da nake yi a kullun a rana idan na tashi. In na tashi da safe, na kan yi addu'ar tashi daga bacci. Sannan in tafi masallaci na yi sallah. Bayan sallah na zauna na yi wato abin da ake ce ma azikar. Na kan yi azikar ne kaman na awa ɗaya da rabi ina addu'o'i ina gaya ma Allah bukatuna. Sannan na zo nai wanka, na tafi wurin aiki. Sannan in na kwanta da daddare shi ma na kan yi addu'o'ina wanda ake yi na bacci sannan na kwanta. Sannan kuma kafin makwanciyar akwai salloli guda biyar da nake yi a rana wanda shi ma a cikin shi ina yin addu'a a matsayina na musulmi.

Ina da sabciki wanda nake amfani da shi a wato lokacin da nayi damara wato takalmi ne wanda idan zanje aiki, ina aikin dammara nake sashi wato akance mai boot da turance. Ina da guda uku anan wurin aiki ina da desert guda daya, sannan ina da black boot guda biyu. Sannan ina da takalmi na shiga wanka wato takalmin soso. Sannan ina da takalmin soso ma guda daya wanda na ɗan zagayawa gari ne. Sannan ina da wani takalmi shima wanda ake cema sabciki. Shi kuma wannan a lokacin da nayi wanka zanje unguwa me nisa. Sannan ina da takalmin fata wanda shima wanda ake polish dinshi shima na shiga cikin jama'a ne.

A halin yanzu, a zamanance yanzu mu a Hausance bamu amfani da tawada. A musamman a lokacin da mutum zai yi wasu rubuce-rubuce, mukan yi amfani da alƙalami ne na bairo wato kuma alƙalamin bairo wato tawadar da ke cikin shi blue ne. Duk dadai shi ba'a kiranshi tawada an fi sanin shi da ink. Sai dai shi ne za a ce ya wakilci tawada a zamanance. Tawada ana yin amfani da ita ne wato a lokacin da wato malamai na tsangaya suke karantar da yaran su, suke karantar da ɗaliban su wato karatun allo, ana yin amfani da tawada da alƙalami a rubutu a allo. Wato tawada dai asalinta a baƙa ce. Ana amfani da ita ne ana yin rubutu akan allo. Sannan a duk lokacin da aka yi rubutu, ɗalibi ya karance wannan rubutu na allo akan wanke, in allon ya bushe, a ƙara rubuta wani. Sai dai yana da bambanci da wanda muke yin amfani da shi a zamanance, wato alƙalamin bairo wanda yake da ink wato kala wato launin blue ko kuma ja ko kuma shuɗi. Duka waɗannan za a iya kiransu alƙalamai amma wato tawada ana yin amfani da ita ne wurin rubutu a allo.

Wannan jimla da ake tambaya a kanta a Hausance ba ta ba da ma'ana ba sosai. Sai dai, ko ƙila ana so a tambayi, "Wato a ina nake son yin hutu?" Nakan so hutuna ne musamman a lokacin da na ɗauka hutun shekara. Nakan so na je wato garin danginmu wato garin Kano ke nan. In je in gai da ƴan uwa da abokanan arziki da dangin uwa da na uba. Wannan gari ƙauye ne amma idan na je shi ina samun farin ciki duk da dai ba a nan nake zama ba. Amma nakan yi hurɗa da mutanen ƙauye kuma su suna, suna mun marhaba, suna ansata hannu bibbiyu. Muna yin zumunci sosai. Sannan kuma bayan haka nakan dawo gida. Nakan ci gaba da hutuna har lokacin da hutuna zai ƙare musamman hutun shekara. Idan kuma na ɗauka gajeren hutu a wurin aiki a matsayina na ƙaramin ma'aikaci, nakan zauna da iyalina ne. Ko kuma idan wani dalili ne ya sa na ɗauka wani hutu don na je wani gari saboda biyan wata buƙatatawa, nakan je wannan garin in ɗan zauna in na yi abin da zan yi sai in dawo. Sannan in ɗan zauna da iyalina ya danganta hutun wato kwanaki nawa ne na same su bayan na gama sai in koma a wurin aiki.

Jadawalin aikin mu jadawali ne wanda ake tsara shi akan tsari, wato yanda ma'aikata za su yi aiki ba tare da mishkila ba. Ko wani ya shiga haƙƙin wani. Akan yi wannan jadawali ne wato yanayin aikin kowa da wato da sa'o'in da kowa zai yi aiki wato lokutan aikin kowa da sunan shi a jiki da kuma wa inda suke aiki wato wa inda suke shiftin su ma duka da sunayensu da lokutan da za su zo aiki kuma da lokacin da za su tashi. Sannan jadawali ne wanda wato dukkannin wani abun da yake faruwa a cikin wannan ma'aikata ake sanarwa wanda ko da alal misali baka nan ko kuma baka sani ba in akai wannan jadawali za a sa shi a group chat na wato na wurin aiki wanda kowa zai gan shi a waya wanda ko da alal misali ace mutum ma yana hutu ne zai iya ganin wannan bayani akan wannan jadawali. Sannan jadawali ne wanda ake sabunta shi duk sati, duk ranar Juma'a. Sannan, sannan yakan ƙare ne dur ranar Lahadi amma akan sabunta shi dur ranar Juma'a. Jadawali ne wanda ake yin shi a tsari kuma, kuma muna jin daɗin shi kuma muna aiki da shi kuma baya kawo mana mishkila.

Akwai wani abun da nake yi wanda nake yin shi don al'ada wato wani abu ne wanda nake yin shi na musamman wato shine motsa jiki. A tisayen ke nan duk lokacin da na motsa jikina wato bayan na gama na zo nayi wanka nakan ji wani irin daɗin nishaɗi a jikina. Sannan kuma a duk lokacin da na tara yara ƙanana masu shekaru kaɗan in ina ganin su suna wasannin su musamman suna yin wani abun bada mamaki su ma sukan bani nishaɗi wato musamman in naga yara suna barkwanci suna wasa in suna yana bani nishaɗi. Sannan idan akwai ma manya wa'inda in suka zo suna barkwanci ko kuma ina kallon barkwanci musamman in ina cikin ɓacin rai shi ma yakan bani wani irin nishaɗi. Sannan idan naga abun da nake nema na same shi kuma yazo min a yanda nake so shi ma ina ji wato ina wato ina tsintan kaina a cikin nishaɗi. Sannan kuma a duk lokacin da na kasance da iyalina wato matata masoyiyata musamman a lokacin da muka soye mukayi soyayya me daɗi shi ma yakan sani nishaɗi.

Ina kulle ƙofa kullum kuwa saboda ɗabi'a ce, al'ada ce irin tamu, kuma dukkanin wanda zai kwanta bacci ya kamata ya kulle ƙofa, ba don komai ba saboda musamman in yana wurin inda babu tsaro sosai, yana in ya kulle ƙofa zai samu sauƙin tsaro. Wani ba zai shigo mai kai tsaye a cikin ɗakin shi ba don ya zo ya cutar da shi. Shi kulle ƙofa yana da amfani kuma wani sirri ne musamman idan mutum yana da iyali. Zai fi samun kwanciyar hankali a dukkan lokacin da yake so ya yi wani abu da iyalinshi na sirri. Zai yi shi a cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba ba ko tsoro.

Dangantakarmu da maƙotanmu yadda take, dangantaka ce mai ban sha'awa wanda wato da mu da maƙotanmu mun zama kamar ’yan uwa jini ɗaya. Har wani sa'in ma na kan ji a cikin zuciyata abin da maƙwabtan mu za su iya, abin da maƙwabtan mu suke mana wani ɗan uwan mana can jini ba zai iya yin shi ba. Saboda muna zama, zama na amana kuma da zaman lafiya, sannan muna taimaka wa juna a dukkan lokacin da buƙatar hakan ta kama. Sannan a dukkan lokacin da wato wani abu na jajantawa ya samu ɗaya daga cikinmu, mukan taru mu jajanta mai. Haka ma idan wani abu na farin ciki ya samu wani ɗaya daga cikin maƙota, mukan taru mu taya shi farin ciki da murna. Tamkar wannan abun mu ne ya sama. Muna da haɗin kai a unguwa da maƙota. Sannan kuma ƴaƴanmu su ma suna zumunci. Sannan matanmu ma su ma suna zumunci. A dukkan lokacin da aka so a samu wata ƴar ƙaramin hayaniya tsakanin yara ko mata saboda yanayin zamantakewa, wato mu kamu mazajensu ko kuma iyayensu mukan zauna mu shawo kan al'amarin, sannan mu tsawatar, sannan kuma a ci gaba da zaman lafiya.

Idan na fahimci wannan tambaya, wato ana tambaya ne a kan dangin mu waƴanda muke uwa da uba. Saboda in aka ce dangi ga baki ɗaya, dangi suna da yawa sosai. Ba za a iya ma ƙirga su ba. Saboda za a samu wasu a garuruwa na daban-daban, wasu ma ba ka san su ba, sai dai in an ba ka labarin su. Amma dangi waƴanda muke uwa da uba, waƴanda dai muke ciki ɗaya, wato mu tara ne a raye amma mahaifiyarmu ta haife mu, mu goma sha ɗaya. Tara suna raye, muna raye yanzu, biyu kuma Allah ya musu rasuwa. Sannan ga baki ɗayan mu mun yi iyali mun hayayyafa, wato a dai gidan mu, gidan gado akwai muna nan a gidan kuma sannan akwai jikoki har da tattaɓa kunne. Diddadai waƴanda mata ne a cikin ƴaƴa duk an fitar da su an aurar da su. Sai mu mazaje mu ne muke riƙe da gidan sannan kuma akwai jikoki a waje.

Ina yin amfani da tsintsiyoyi iri daban-daban. Ina yin amfani da tsintsiya wacce a Hausance ake ce mata tsintsiyar laushi, wacce nake amfani da ita a wurin share ɗaki. Ita nakan yi amfani ne da ita a wurin share ɗaki kaɗai. Wato ita tsintsiyar laushi dai tsintsiya ce wacce ake yin ta da wata irin ciyawa mai laushi ta daban. Sannan kuma nakan yi amfani da tsintsiyar da ake ce ma a Hausance, wato tsintsiyar zabori. Ita wannan tsintsiyar zabori, ita kuma nakan yi amfani da ita ne a lokacin da nake share waje. Wato musamman idan siminti ne a wurin ko kuma wato a lokacin da nake share wato inda ma babu siminti wato ƙasa kenan. Saboda ita tsintsiyar zabori, ita tsintsiya ce wacce ake yin ta da wata ciyawa mai ƙarfi ko kuma a ce ma bishiyar kwakwa ce ake yin amfani ake haɗa zabori da ita. Sannan akwai tsintsiya da ake amfani da ita wurin, wurin share yana. Ita wannan ana haɗa mata sanda ne tana da dogu. Wato wacce take kama da brush amma ba brush bane amma ita akan yi ta ne a zamanance ana yin ta ne da wato igiyar roba. Wato, wato bakin brush ɗin roba ne amma tana da dogon sanda wanda ake yin amfani da shi. Akan sharo sama wato ana sharora yanar gizo-gizo.

Inasan yayan itace irinsu apple da gwanda da cashew da gwaiba da manguaro wato wa'innan 'ya'yan itace ne wa'ianda na fi san su saboda suna da amfani, suna ƙara gina garkuwar jiki. Sai dai apple idan duk lokacin da na buƙace shi, idan bani da kuɗi sosai bana iya siyan shi. Saboda yanayin anan arewaci bamu da shi anan arewacin Nanjeriya bamu da shi.

Wasannin da nafi so sune irin wato basketball da volleyball sannan sai taekwondo da karate. Waɗannan wasanni ina son su sosai.

Ina shan ruwa wato adadin kamar lita ɗaya kullum. Nakan sha Pure Water kamar rabin jaka, wanda Pure Water ana samun jakar ana samun sachet guda ashirin a ciki. Ni kuma nakan sha goma wato kamar lita biyar ke nan saboda kowane kwayar Pure Water na sachet wato, wato 50cl ne. Don haka ina shan guda goma wanda shi ne ya kama five lita ke nan saboda kowane 50cl wato kowane 100 100cl shi ne lita ɗaya. Ni kuma ina shan ruwa guda goma ya kama lita biyar ke nan.

Ina ajiye hotuna na ne a cikin wato ma'ajiya ta galari wanda in na tashi amfani da su ko kuma in na tashi buƙatar su nakan buɗe in gani. Saboda tarihi nake ajiye hotuna na a wurin saboda tuna tarihi.

A gaskiya bani da wani katin kasuwanci saboda bani alaka da wata alaƙa da kasuwanci. Ni ma'aikacin gwamnati ne mai ansan albashi a kowane ƙarshen shekara. Wato katin kasuwanci a wurin 'yan kasuwa ake samun shi saboda ya shaida cewa katin ya shaida cewa su 'yan kasuwa ne.

Ƙwarai ma kuwa ina yin amfani da matashin wuya wanda aka fi sani da pillow a turanci. Ina yin amfani da shi a lokacin da na zo kwanciya in zan yi bacci. Ya kasance saboda sabuwar da na yi da matashin wuya ma har in zan kwanta babu shi bana jin daɗi. Dole sai na neme shi ko kuma yanayin aikinmu wanda wani zubin muka tsinci kan mu a daji inda baza ka iya samun wannan matashi ba. Nakan duƙunƙune wata jakata ko kuma wasu kayana da suke da nake tare da su na yi matashin wuya da su saboda bacci ya fi mun daɗi.

Na kan magance matsaloli ne a aiki, mussaman idan ba su fi karfi na ba in magance su saboda akwai matsalolin da ba zan iya magance su ba, sai dai wato shuwagabbani na nagaba da ni su ne za su iya magance wa. A dukkan lokacin da na ga wasu matsaloli dangane da aiki, wato na kan tsaya ne in duba in ga mene ne ya kawo wannan matsalar. Sannan matsalar ko da daga wurin abokanan aiki ne wanda ba ni ba, matsalar ba daga wurina ba ne, na kan tsaya in lura in ga mene ne ya kawo matsalar. In na duba na gano inda matsalar take sannan sai a gyara dukkan wani kuskure da aka samu ko wata matsala.

Idan na fahimci wannan tambaya, wato ana tambaya ne ko ina yin rubutu da sauri? Eh ƙwarai kuwa ina yin rubutu da sauri. Musamman rubutu ne wanda ni zan karanta da kaina. A lokacin da nake makaranta, nakan yi rubutu da sauri, sai dai mafi akasari rubutuna idan na yi shi ba kowa yake iya ganewa ba. Sai dai idan rubutun da mutane ne za su yi amfani da shi, nakan yi shi a hankali saboda rubutun yai kyau kuma yanda kowa zai iya gani ya fahimta.

Abubuwan da suke ba mu ƙwarin gwiwa a wurin aiki, wato ya haɗa har da shugabanninmu yanda suke mu'amalantar mu. Mukan samu cikakken ƙwarin gwiwa wurin shugabanninmu ta wurin wato ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa da yaba mana, da yaba mana akan dukkanin ayyukan da muke yi. Sannan idan mutum ya yi kuskure a wurin aiki, akan kira shi ne a limana, a nuna mai wannan kuskuren da ya yi sannan a gyara mai. Idan kuma an ga cewa yana da rauni ne a wurin aikin, akan ba shi wani sabon horo saboda ya ƙara samun fahimta da basira, ya ƙara fahimta wannan aikin da yake yi.

Sosai ma kuwa ina matuƙar inga ɗakina yayi haske, wato san hakan nema ya sa a dukkan lokacin da babu wuta ina da wata fitila ta latarin wacce take haske mun ɗakina, sannan ina da chochila ta hannu. Ko da alal misali wannan latarin ɗin wato ta zuƙe caji nakan yi amfani da wannan fitila ta hannu in haska ɗakin saboda ɗakin ya haskaka da haske. Hasken ɗaki yana ƙara ma ɗaki wato, wato ƙawa. Yana ƙara ma ɗaki kyau, kai kan ka me ɗakin za ka ji kana sha'awar zama a ciki. Sannan dukkanin abun da kake nema a cikin wannan ɗaki idan akwai haske musamman na lantarki, da daddare wato zai kasance ka gan shi ba tare da kana ta dube dube ba kuma ba wani abun da zai iya shigowa ya cutar da kai. Kaman alal misali ƙwarin da suka shafi kamar kunama da maciji wa'innan saboda haske ba za su yi cutar da kai ba.

A dukkan lokacin da nake gida ba wai na fita waje bane ko wurin aiki. A ko da yaushe akan gado nake kwana. Bana kwana a ƙasa saboda kwana akan gado babu wata fargaba na ko sanyi zai kama ka na sanyin ƙasa.

Yanda nake kawowa gidan mu musamman in na tashi daga wurin aiki, nakan hau abun hawa ne in biya wato public transport ya kawo ni gida.

A cikin dukkanin gidajen abincin da na fi so, na fi son Sweet Sensation Restaurant ko kuma KFC, wa'innan gidajen abinci ne wanda abincinsu yana da matuƙar daɗi sannan kuma suna da tsabta.

Idan na fahimci wannan tambaya, ana tambaya na ne akan yaya launin labulayyan gidanmu suke. Muna da labulayya kala-kala. Akwai labulayyan da muke amfani da shi a lokacin hunturu. Wa'innan labulayya wato masu kauri ne kuma suna da launin ruwan ƙasa. Sannan muna da labule wanda lokacin zafi shi bai da nauyi kuma bai da kauri wato shara-shara ne. Wannan launi na labule wato launi ne na ruwan ƙasa. Sannan akwai labule shima wanda shima kore ne.

Nakan yi cajin waya ta ne a kowacce rana daga ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe huɗu daidai. A daidai wannan lokaci nake cajin waya da janareto.

Idan ta kama ni in je kasuwa, zan iya zuwa kasuwa a kowacce rana, sai dai nafi zuwa kasuwa wato dukkanin ƙarshen mako musamman Asabar da Lahadi. Sannan kuma zuwa na kasuwa, ina zuwa kasuwa dukkanin ƙarshen wata a lokacin da na ansa albashi ina zuwa in siyo ma iyalina abinci da dukkanin wasu buƙatu na dole da ya kama a rayuwa.

A rayuwa ta na fi son miya mai zafi fiye da ta sanyi. Saboda in ka ci miya mai zafi, mutum yakan ji daɗin abincin. Ni miya mai sanyi bana son miya mai sanyi. Likitoci ma sun gargadi yawan cin abinci mai sanyi babu kyau.

Rubutuna yana da kyau iyaka gwargwado, wato rubutuna za a iya ɗaukan shi ko kuma za'a iya kallon shi, a wato ba, ba yabo ba fallasa iyaka bakin gwargwado ina ƙoƙari.

Ina sanya bel kullum in banda Asabar da Lahadi, saboda wa'innan ranaku ne wa'inda ban cika zuwa aiki ba. Amma dukkanin ranaku tin daga Litinin har Juma'a na kan sa bel kullum, saboda uniform ɗina na kan sa mai bel.

Kwarai ma kuwa ina da wifi yanzu haka ma da wifi nake aiki saboda inda nake babu isasshen network na wato Airtel ko MTN. Dukama babu wasu, babu wasu, babu wasu wato Airtel ko MTN.

A lokacin da nake jin damuwa ko kuma nake cikin damuwa, nakan zauna ne, ni ta shiru na yi ta addu'o'i na ina salati ga annabin tsira Muhammadu SAW. Saboda shi addu'a shine wato mafita a dukkan lokacin da ɗan Adam yake cikin wata damuwa.

Ƙwarai ma sosai kuwa ina iya ɗinka tufafi saboda wannan sana'a ta ce wanda tun kafin in gama secondary school tun ina wato primary school aka sa ni koyan ɗinki kuma na iya yin ɗinki. Na kan iya ɗinka tufafi musamman kaya namu irin na al'adar Hausa wato doguwar riga da wando da malin-malin.

A dukkan lokacin da wasu ƙungiyoyi suka zo suna so mu yi aiki tare da su, na kan ba su haɗin kai ko kuma wato wurin aikin mu su kan ba su haɗin kai har in sun tabbata cewa da gaske suka zo a yi aiki da su ba yaudara ba. Saboda mu aiki ne, aiki wanda ya shafi tsaro.

Launin idanammu wato idanuwanmu ƙwara ƙwara ne, sannan idanuwanmu farare ne ba jajaye bane, saboda wa'inda suke shan wiwi ko kuma wa'inda idanuwansu suke ciwo sune ake samun idanuwansu da launin ja.

Ina son dafa kwai musamman a lokacin da nake so inci indomie ko kuma shinkafa da miyar dage-dage. Nakan wanke wannan kwai ne, sannan in dauko shi in sa shi a cikin ruwa, sannan in sa shi a tukunya in sa mai wuta wato in dafa shi, sannan idan ya dahu in ɗauka inci.

Ba ni da wani ƙa'idajjan sa'o'i da nake amfani da waya ko nake kallon wayata, sai dai a dukkan lokacin da nake amfani da wayata, nakan ci gaba da amfani da ita ne har lokacin da na ga wato buƙata ta ta biya a abin da nake yi da waya kafin in dena. Amma ba ni da wasu ƙa'idojin lokuta na amfani da wayar hannuna.

Kwarai ma sosai. Wannan al'ada ce tamu ta mutanen Hausawa. Idan zaka shiga gida ko kuma musamman ma ɗaki, akan cire takalmi kafin a shiga saboda shi ɗaki wuri ne na tsafta. Amma kuma shigowa cikin gida ana shiga cikin gida da takalmi. Sai dai ɗakin da ake kwana ne ba a shiga da takalmi saboda wurin kwana ne ya kamata a same shi da tsafta. Shi kuma takalmi akan sa shi ana tafiya da shi, yakan taka akan taka najasa da shi. Kuma in aka shigo ɗaki, wato wannan ɗakin ba za a iya ibada a ciki ba saboda an tako najasa.

Muna da bokiti kaman guda huɗu zuwa biyar. Akwai bokitin da muke amfani da shi muna wanka, akwai kuma bokitin da ake amfani da shi a lokacin da za a yi, za a dafa abinci. Sannan akwai bokitin da ake amfani da shi ana wanki, musamman wankin yara.

Nakan iya jure ma barkono mai yaji, sai dai in dai ni na haɗa yaji ko matata, nakan ce mata ko kuma ni in ni na haɗa da kaina, mukan sa ƙuliƙuli mu daka wannan yaji saboda shi sa ƙuliƙuli a yaji yana rage zafin yaji.

A gaskiya ni na fi son tuwo akan shinkafa saboda ni ɗan gargajiya ne, kuma ina son abincin mu na al'ada. Saboda shi tuwo ana iya chaccan za kowace irin miya, sannan idan aka ce tuwo akwai tuwo na shinkafa, sannan akwai tuwo na masara, sannan akwai sakwara. Wasu ma sukan ce mata tuwo ne na doya. Shi ya sa ni na fi son tuwo, amma shinkafa in kana cin ta kullum za ta ginshe ka. Ciko tuwo saboda caccanza miyar da ake yi mai ba lallainba ne ya ginshe ka.

Ina kallon madubi ne sau ɗaya a dukkan lokacin da na sa tufafina, musamman kayana irin na ɗamara. Idan na gama dressing wato na gama sa su, na kan kalla kaina in ga cewa ko na sa wa'innan kaya daidai.

Ba na tara tsabar kuɗi saboda kasancewa ta ma'aikaci ne na gwamnati wanda yake ansan salari a kowanne ƙarshen wata, wato albashi kenan. Sannan kuma su wa'inda suke tara tsabar kuɗi musamman ga wurin 'yan kasuwa, manya manyan 'yan kasuwa ne suke iya tara tsabar kuɗi a hannunsu. Amma ma'aikacin gwamnati ko kuma wanda yake aiki a kamfanin yake ɗaukan albashi ƙarshen wata baya iya tara tsabar kuɗi, sai dai kuɗin da muke ajiye wa mukan ajiye su ne a banki.

Ƙware ma kuwa ina iya kunna wuta, musamman wuta irin ta ice. Ina iya iza wuta kuma in kunna ta, sannan in dafa abinci akan wannan wuta. Wato in ana maganan kunna wuta anan, ana magana ne akan, akan amfani da wato itace a kunna mai wuta a dafa abinci.

Ina karɓar baƙo na ne a dukkan lokacin da ya ziyarce ni da karamci. In mai marhaban lale, in bashi masauki mai kyau. Musamman baƙon da nasan zai zo nakan shirya mai liyafa. Musamman baƙon da yazo daga gari mai nisa, nakan bashi tara ne ta musamman. Sannan kuma in bashi wurin kwana. Sannan in mai dikkan abun da na gaya buƙata in mai a matsayin shi na baƙo na.

Abin da nake yi na farko a dukkan lokacin da na isa ofis dina a wurin aiki, idan na je na buɗe ofis, nakan zauna ne na yi addu'a ta al'ada wacce na saba yi da ita, wato addu'a ce wacce ta danganci, wato ina rokon Allah ya tsare ni kuma ya nuna mun dukkannin abin da zai zama kuskure saboda wato in guje mai. Sannan in bayan na gama addu'a, sannan in zo in fara shisshirya dukkanin ayyukan da zan yi. Bayan na gama shisshiryawa, sannan in zo in fara aiwatar da wannan aiki.